Ina jagorantar mutane ta hanyoyi da dama amma masu sauƙi. Misali da aiki, ina fara yin abin da nake so su bi lokaci, gaskiya da ladabi. Sauraro da fahimta, ina sauraron ra'ayoyi da matsaloli kafin yanke hukunci. Bayyana manufa a sirri, kowa ya san abin da ake son a cimma da rawar da yake takawa. Taimako da horo, ina ƙarfafa mutane, ina koya musu yadda za su inganta aikinsu. Adalci da mutunta kowa, ba fifiko kowa dai-dai. Girmamawa da yabawa, ina yabawa ƙoƙari da sakamako kuma ina gyara da hikima idan an yi kuskure. Tattaunawa mai kyau, ina warware rikici ta hanyar magana ba da faɗa ba. Haka nake gina amincewa, haɗin kai da ƙwarin gwiwa a cikin ƙungiya.